Gaskiya, guda ɗaya ne kawai nake amfani da shi. Ba guda ɗaya ba, bani da wanda nake amfani da shi gaskiya. Guda ɗaya ne kawai. Dan ba wai ina da su da yawa bane da zan dinga amfani dashi. Amma guda ɗaya ne kawai akeyi amfani da shi gaskiya. Ba ni da shi da yawa. Guda ɗaya kawai nake da shi.